Yaya kake jin hayaniya? To, gaskiya hayaniya ba ko da shi nake son jin hayaniya ba. Idan hayaniya yayi yawa yakan sa wani lokaci har injima kaina na ciwo. Shi yasa ba ko ina nake zama da yake da hayaniya ba. Wannan ataƙai ce, gajarce, masalci kenan. Eh mana, masha Allah.

Kana kuka lokacin yanka albasa? To, eh wani lokaci idan albasar yana da zafi yakan sani hawaye. Eh, yakan sani hawaye ba dai kuka ba, yana dai sani hawaye. Akwai bambanci tsakanin kuka da hawaye. Eh, yana sani hawaye amma idan mai zafi ne, idan ba mai zafi ba bai sani hawaye ba. Amma mai zafi ne yana sani hawaye. Otof, inji, inji gaba ɗaya ido na ya dinga hawaye ke nan har sai na daina yankawa.

Kana son ɗaukar hoto? Eh, ina son ɗaukar hoto saboda ni ma'abocin ɗaukan hoto ne. Tun daga hatsali ma aikina na, ya danganci hoto tun da ni mawaƙi ne. Ina ɗaukan hoto ma'ana akwai hoto mai motsi akwai kuma hoto da baya motsi. Wannan ya danganci ya shafi aikina, so ina da-- ina ɗaukan hoto.

Yaya kake gaishe wa mutane? Aaa, yadda nake gaishe da mutane, aa, nakan yi ƙoƙari in duba, aa, a yadda al'ada ta nuna da kuma addini. Aa, sometime yana da kyau idan ka zo ka ga al'umma ka gaishe su ko ka gaishe su ta al'ada ko ta addini, to duk kowane ina iya, ina iya gaishe da mutum ta al'ada ko kuma ta addini. Ma'ana kaman assalamualaikum waalaikum wa alaihi assalam kuma ya amsa min waalaikumussalam ko kuma in ce ina kwana ko in ce ina wuni. Yauwa.

Wane lokaci ne shekara ka fi, ka ke fin so? Ta, shekara irin da na fi so shine kamar lokacin ɗari. Ah, ma na, na fi son lokacin sanyi, ah, akan lokacin zafi. Saboda lokacin sanyi ban takura kamar lokacin zafi. Lokacin zafi ina takura saboda, ah, sakamakon ba mu da isashen wuta. Na fi son lokacin sanyi.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Ni ko nake amfani da ajiya a yanar gizo saboda kamar yadda na ce a baya ni, eh, mawaki ne. Dole akwai abubuwan da zan ajiye a yanar gizo saboda wanda za su zo su duba su ga me nake yi, me, me kuma zan yi, me kuma nake son yi. To dukanan ina ajiye wa innan a yanar gizo.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? To, app da nake amfani da shi don saƙonni shine, ah, yanzu dai da dai kamar Facebook na fi app da na fi amfani da shi ke nan gurin saƙonni. Amma yanzu na, na amfani da, na fi amfani da TikTok yanzu, ada kuma Instagram, hm.

Wane shago kake fin zuwa? To wani shago da yake layin mu ne na Provision kusan kullum na kan je shagon saboda in je in saya kayan masarufi a nan. Wannan shagon na fi zuwan, ma'ana na fi zuwa shagon Provision kenan idan na fahimci wannan tambayan kenan. MashAllah.

Yaushe kake yin wanka? To gaskiya da safe na fi yin wanka. Ah, kamar misali tun da zan fita ne, ya-- na fi yin wanka da safe idan nayi wanka to sai in, in shirya kuma in tafi uziri nan. Ma'ana ni dai da safe kenan na fi yin wanka.

Yaya kake magance matsalolin a, matsaloli a aiki? To, yadda nake ga, nake ma-magance matsaloli a aiki, wani lokaci na kan zo in duba aikin baya, ya aka yi, me ya faru, sai in duba daga ina aka samu matsala. To daga nan sai in yi ƙoƙari, uh, zama na gaba ba sa ki samu irin wannan kuskuran ba. Hane yadda nake, nake duba ba.

Yaya kake kula da gashin ku? Idan na fahimci wannan tambayar yadda nake kula da gashina ke nema'ana kaman gashin kai, ah kusan a ko da shi bayan sati biyu zuwa uku nakan yi aski. Sannan ma'ana kuma kaman gyaran fiska, shirin wannan kaman ah cire gyara gemu wannan sati sati nike.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To, ah, da safe dai na fi zuwa kasuwa. Ah, kamam musadan wuraren ƙarfe goma ko kuma sha ɗaya. Waɗannan lokaci-- waɗannan lokutan ne na fi zuwa kasuwa. Hmm.

Kana son karanta lit-littattafai? To, ah, ni dai ba kasafe nake karanta littattafai ba. Ah, saboda ni na fi son abin da ake kira kamar murya haka. So na fi son wannan. Amma littafi sai kamar wannan ne wani lokacin na ke ɗan karantawa ko abun da ke na abu.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? To a gaskiya bana riƙe lema lokacin ruwa amma ina sa irin rigan ruwa dinnan ma'ana ta leda dinnan haka na kan sa in kare jikina aa da ɗukan ruwa da inda zan je ita nake sawa amma gaskiya bana amfani da lema.

Wani irin kiɗa kake son ji? Ah, masha Allah, na fi son in ji kiɗan gargajiya. Saboda kiɗan gargajiya yana sani na kan tuna wasu aba ba baɗai. Na baya yana tuno mun su, shi ya sa na fi son kiɗan gargajiya. Ah, amma ina jin kiɗoɗi daban-daban, amma na fi son ta gargajiya.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? To, ah wani lokaci na fi wanke kayayyaki da maraice ke nan kaman ko dare haka saboda a lokacin na je na, na gama ayyukana to lokacin ne nake da dama da zan iya ah wanke wayan nan kayayyaki.

Wane malami kake son fin ji? Wane malami kake fin so? To idan na fahimci wannan tambayar, wane malami nafi so, ah shine malamin addini wanda zai koyar da ni ah faɗin Allah da Manzon sa. Shine malamin da nafi so bana son malamin da yake da zafi da tsauri, yauwa wannan ataƙaice kenan.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Wace rana kake zuwa kasuwa? Ni ba, ba, ba ranar daban zuwa kasuwa. Ko wace rana ina zuwa kasuwa. Ah, saboda ba wata rana da na ware wadda zan ce wan nan ranan ba na zuwa kasuwa. Ni ko wace rana na zuwa kasuwa. Yauwa.

Kana musabaha da mutane? Eh, ina yi. Ina musabaha da mutane idan nazo na samesu a guri, bacin nayi sallama nakan kuma mimmiƙa musu hannu a gaisa a sada zumunci. Wannan ina, ina yin wannan. MashAllah.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Masha Allah, sau biyu a rana. Amma wani lokaci sau ɗaya ne. Ya danganci yanayin da na, na samu na tsattsake na. Da wani lokaci bai fiye sau ɗaya ma ko in karka ka share ka gama ba. Wani lokaci kuma sai ya kai sau biyu.

Nawa matashi kake amfani da su? Idan na fahimci wannan tambayar kaman ana tambayata akan matashin kai kenan? Ba waɗanda da Turanci ake cewa pillow guda nawa kake amfani da shi. Guda ɗaya nake amfani da shi. Ah, idan na, idan dai har zan kwanta, na kan tada kai na, in yi amfani da matashi kenan.

Me kake, me kake shirir, shirin yi a, a ƙarshen mako? Eh, abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shine nakan yi ƙoƙari in je in, in duba in akwai buladun da zan je in yi abin da ya kamata. Nakan je in je in, ah.

Kana riƙe riga a aljihun ka? Eh, idan na tsaya haka nakan sa hannu a cikin rigana. Riƙe haka? A ya danganci, a wane guri kake? Wane gurin za aga idan ka tsaya shine zai fi baka dama ka yi abin da ya kamata. Itana da ka riƙe don sa hannunka a aljihunka.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara. Musamman ma da safe nakan zuba a shayi, ah, in sha haka. Ah, gaskiya ban cika shan shayi haka ba madara ba. Asali na fi son shayi da madara shiyasa gaskiya ina shan madara kuma ina shan abin da ake kira tuwan madara.

Menene kayan cici, cici da kake finso? Idan na fahimci wannar tambayan kamar ana maganan wane irin kayan cin-cin nafi so kenan? To, nafi son kayan cin-cin, uh, irin cin-cin da zai zama na za a yi shi wannan ƙananu-ƙananun nan. Ina son wannan cin-cin, ina cin wannan sosai.

Menene abin shan da ka fi so? To, abin sha da na ke fi so, ah, na fi so, ah, ma'ana lemu irin cakwalwa dinnan. Ah, na fi so, na fi so shan wannan abin sha.

Wane ƴaƴan itace kake fin so? Oh, gaskiya nafi son mangoro. Aa, ina son shan mangoro se kuma, aa, mabiyin shi lemu. Shima lemu ina son shi. Duk ƴaƴan itace ne sai kuma dabino. Wannan ma suma ina son su.

Kana jin kukan zakara da safe? Tabbas ina jin kukan zakara, especially in bari ma da asuba haka. Muna da kajin maƙwabta haka, asuba an fari zaka fara jin sun fara cara. To wannan ina jin kukan kaji.

Sau nawa kake karɓan kira aiki? Gaskiya ina karɓan kira fiye da lissafina, wani lokaci kuma kiran ba su da yawa. Amma dai ba na iya kwatanta saboda wanne kira ka, wanne kira ka, wanne kira ka, wanne kira ka. To ba na iya tantance sau nawa na ke kira.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ya danganta yin aiki bayan lokaci idan, uh, buƙatar haka ta, ta samu nakan iya yin, yin aiki bayan lokaci. Wanda lokacin aikin ya wuce amma zaka yi saboda buƙatuwar hakan. Idan buƙatuwar haka ta kasance ina iya, iya, amma ba ko da yaushe nake ba.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, muna da fanka a rufin ɗaki, ah wanda zai riƙa fiffita ɗakin. Wanda idan ƙasa shi zai riƙa na fiffi ta ɗakin a hankali hankali. Um, muna da shi irin wannan fankan saman da wanda yake da irin babban coil dina. Muna da shi a ɗaki.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, ina iya amfani da mataimakin murya. Misali kaman irin, irin abin da kaman da ake kira mic wanda zai ƙara ma abin inganci. Eh ina iya amfani da shi saboda isar da wani saƙo da nake so na yi amfani da shi.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu, ah saboda duba da yana da kyau a hannu idan ka sa agogo. Sannan kuma zaka riƙa duba lokaci. Gaskiya ina amfani da agogo. Dan yanzu haka ma hannuna nan akwai agogo a hannuna.

Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iyayi saboda, idan, idan ya samu misali kamar zan ɗaura riga, nakan ɓalleshi saboda, ɗaure wani abun daya zama na buƙatuwar haka. Eh, ana takeshi kenan.

Kana fin son shinkafa ko tuwo? Gaskiya na fi son tuwo sama da shinkafa. An ce ra'ayi riga ne, kuma gaskiya na fi son tuwo saboda tuwo idan na ci shi na fi jin kwanciyar hankali saɓanin shinkafa.

Kanaa ƙetare ƙafafu lokacin zama. To in na fahimci wannan tambayar kaman ana nufin ina naɗe ƙafa, naɗe ƙafafuna lokacin zama. Ko yanzu ma ai a zaune nake kuma na naɗe ƙafafuna? Yauwa.

Yaya kake son zama? Eh, gaskiya na fi son zama a kan kujera, saboda idan na zauna kan kujera na fi jin daɗin zama haka, sai indau ki tsawon lokaci ba tare da na ji na ƙagara ba ko na zaku ko na gaji da zaman saɓanin idan ba a kan kujera nake ba.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh gaskiya nakan motsa jiki ba, ba cin da sallah idan da safe haka nakan ɗan jujjuya jikina haka ba dai ina fita haka irin gudu dinnan bane. A'a ama ina zaune ne haka wani lokaci a ɗaki hakan ɗan miƙa in juya nan ɗan riƙe hannuna ɗan kai wasu ɗan sakanni sake juya nan ya kai wani sakanni nakan yi haka. Yeah.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? To, ya danganci yanayin da, uh, muka, muka shirya kaso. Amma na kan yi ƙoƙarin shirya kyakkyawar alaƙa da wadda nake kasuwanci da shi.

Sau nawa kake share gida? Ina share gida aƙalla sau biyu wani lokaci kuma sau ɗaya. Akwai ran da ma ba zan ma share ba saboda ya danganci yanayin da, uh, gidan yayi wani lokaci. Wani lokaci har sama da sau ɗayan sai in share gida. Ya.

Waɗanne kayan aiki kuka, kuka, kuke amfani da su? To gaskiya na fi yi amfani da kayan aikin da yake da inganci. Dukkan aikin da yake da inganci na kai amfani amma duk abin da ya zama bai da inganci kwata kwata ba na amfani da shi saboda gudun kar abin da zai je ya dawo.

Kana yin addu'a kullum? Ai sai da a tambaye ni, ina yi, ina yin addu'a kullum. Ah, kusan sai da amun tambayar duk bayan awa ne, duk bayan awa. Ina yin addu'a ko da yaushe cikin addu'a nake yanzu ma kafin na fara wannan sai da ne addu'a. Ah.

Yaya kake karɓar baƙo? Eh, ina karɓan baƙo nakan daraja shi, musamman ma wanda ya taso taka nas ya zo wurina, nakan yi ƙoƙari in karɓai ah yadda zai ji daɗi, ki gane cewan lallai ah nakan ma'amalance shi yadda ya kamata.

Yaya kake kawowa gidanku? To, idan na fahimci wannan tambayar yadda nake yi na, na kai gida, nakan ma'ana ina da abin ɗaki kira mashin. Na hauwa sa zuwa gida, shine yadda nake na kawo gida.

Kana taunawa goro. Gaskiya bana tauna goro saboda ni ba maabocin goro bane. Shi yasa gaskiya bana son goro. Amma idan yanzu misali, aka je gurin biki aka nuna maka goro wani lokaci sai ka sa kai ma kaima ka dan tauna a bakin ka.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To wayata ina amfani da ita ba iyaka, ban da adadin da zan iya cika ga adadin iyakar da nake amfani da waya. Ahh, yanzu mazajina, ay wannan abinda nake ma da wayar nake. Ko bawani adadin da nake amfani da waya. Ba adadi.

Sau nawa kake kallon madubi? To, ni dai kamar dai da safe kafin na fito nakan kalli madubi bayan na gama, uh, sa kaya na gama kwalliya nakan duba, duba madubi. Shi ne kawai nake, sau ɗaya kawai nake.

A wane wata aka haife ku? To, ni dai an haife ni a watan bakwai. Ma, wannan watan bakwai, aa, nan aka haife ni.

Kana fin son hawa matakala ko lifta? To, mudai nnan ba mu da isasshen lifta. Kusan kodai yaushe, bara dan da ba zan hau matakala ba tun da ina nake Katsina. A'a matakala nake, nake amfani da shi, ba ruwa na da lifta. Hmm.

Kana kwana a gado ko, ko ƙasan? Gaskiya nafi kwana a, a gado. Mafiya yawanci gaskiya a gado nake kwana. Gaskiya bana masu kwana a ƙasa, inda baya kama bane ya zama dole. Ko da yaushe gaskiya nakan yiwa, ah gado nakan kwana.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Gaskiyar magana, ina, ina duba yadda aiki na yake da kuma yadda yin rayuwa ta. Nakan duba in ga abin da yake daidai da shi, wanda zai zama na shi bai cutar da ni ba, ba zai kuma cutar da aiki na ba.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Ah gaskiya bana raba wurin da nake, in ce maka wai ah misali ina location guri kaza, ina location guri kaza gaskiya bana yin wannan. Saboda yana da kyau yi zamana kana da security, ba duk motsin ka ba yazama na duniya ta son inda ka motsa.

Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci, ah, saboda idan yanzu misali muka haɗu wani guri, kakan tambayi ko ina nake aiki ko me aiki na. To kawai wannan katin idan na ba ka ya wadatar ka gane waye ni, ka gane kuma a ina nake, yawwa.

Kana zuwa gidan fim? Eh, amma a da. Da na kan je gidan fim lokacin da ba ci gaba amma yanzu da aka da ya ci gaba kusan fim ɗin ma yanzu ya ma dawo tafin hannu ne ma. To ma ana, na fi bana zuwa gidan fim yanzu.

Yaya kake jira Halai? To, ya danganci yanayin da ta zo min. Idan ta zo a jira sai a jira. Idan na kira ne sai a kira. Yadda nikeyi kenan. Wannan, a taƙaice, gajarce, misali kenan.

Yaya kake neman izinin hutu? Eh to nakan ƙoƙari kaman idan kaman a ƙarshen shekara nakan bada kaman wani lokaci da ke kamata ce naje na huta kaman wata huta haka. To nakan yi kokarin nema hutu a wurin aiki.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Eh, ya danganci yanayin da na fuskanci, na fahimci yanayin aikin, me aiki so a yi. To, idan na tashi sai, sai in ba da shawara ace ga yadda yadda ya kamata a yi, ga yadda ya kamata a yi. Daganan sai kuma sai a ɗauka.

Sau nawa kake goge haƙori? So ɗaya a rana. Gaskiya, saboda idan na, nakan wanke haƙori na goge shi, tunda a so ɗayan nakan ɗauki lokaci nayi. To, dole sai amma bana yi sama da so ɗaya.

Kana jurewa barkono mai yaji? Gaskiya banida juriya, ba na jurewa. Gaba ɗaya nakan fita hayyaci wannan da lokaci. Dan yanzu ɗazun ma, wata taliyar yara da aka dafa mun aka samun saiya zamana an ɗansa yajin ɗan kaɗan ne amma gaba ɗaya sai danaji gaba ɗaya banji daɗin cin abincin ba.

Nawa ruwa kake sha kullum? Eh, gaskiya ina shan ruwa gaskiya. A kullum ina shan ruwa aƙalla, aƙalla yana, yana kai kamar lita uku zuwa huɗu a rana. Eh, wannan naka ina shan ruwa don ance yana da fa'ida ma sosai.

Kana cin salati? Na fahimci wannan, wannan tambayar ina yin salati. Tabbas ina yin salati saboda ni musulmi ne. Dole a kullum aƙalla ka yi salati sau ba adadi. So kullum ina yin salati.

Wane irin nama kake fin so? Ah, gaskiya na fi son kamar naman rago. Gaskiya na fi son naman rago saboda yanayin sa, za ka ji shi bai da tauri shi kuma bai yi labalaba ba. So yana da daɗin ci, so na fi son naman rago. MashAllah.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Gaskiya ina tuna ababe da dama sanda nake yaro. Ina tuna sanda muke zuwa makaranta, sanda ake irin abincin da ake ba mu mu tafi da shi makaranta wannan gaskiya har yanzu ina tuna lokacin.

Kana son kallon wata da daddare? Eh, wani lokaci na kan, ina son in ga farin wata, ya fito haka in ganshi, tar-tar haka. Inna ɗaga idon in ganshi ya, ya irin shatin ma ya nuna gaba ɗaya. Wani lokaci ina son kallon wata da daddare.

Kana shan ruwa mai sanyi? Gaskiya ni ba na shan ruwa mai sanyi. Asali ma ruwa ta, ruwa na ma bana ma sa shi a cikin na'urar sanyaya, eh, ruwa. Nakan sa shi, ah, daga waje. To abin da ya zama na za a sa shi a cikin na'ura bana son shi. Na san ruwan da ba a sa shi a cikin na'ura ba.

Wane launin bangoginku suke? To, launin da bangoginmu suke gaskiya, eh, ma-ma'ana munfi amfani da shuɗi. Shine launin bangonmu.

Wane fure kake fin so? Idan na fahimci wannan tambayar, ma'ana ana nufin wane fura ka fi so to na fi son fura wacce aka damata da nono aka sa mata suga. Idan aka damata na fi son wannan fura.

Rubutunka yanada kyau? Tabbas rubutuna yana da kyau. Dan idan nayi rubutu wani lokaci kamar alashe haka yake saboda kyawunsa. Eh ba rubutu ne wanda nakeyi wanda zakaga kamar ƙafar kaza ba. A'a rubutu ne wanda nake yi sosai, sosai sosai sosai. Rubutuna yana da kyau.

Kana sanya safa kullum? Gaskiya bara na dabana sa safa, eh saboda ma wani lokaci saboda sauro ko saboda kare lafiyata nakan sa safa. Ko ban sa da rana da safe ba, to da dare tayi, da dare tayi nakan dauki safa in sa ƙafata.

Yaya ta-- yaya teburin ku a wurin aiki yake? Yadda teburin mu yake a wurin aiki yana da fadi da yake ɗaukan komai a nan yana da, yana da fadi. So tebur ɗin yana da girma yadda tebur ɗin mu yake a wurin aiki.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Yadda nake kare kanmu daga sauro, ta hanyar, ƙoƙarin farko ma, a ɗaki bana, yadda sauro ya shiga, idan kuma ya shiga nakan yi amfani da magani wurin kashe shi.

Kuna sa unifom a wurin aiki? Gaskiya mu ba mu sa unifom a wurin aikin mu saboda aikin mu ba irin aikin unifom ba ne. Aikin mu, muna sa duk kayan da ka zo da shi, kayan jikin ka za ka yi amfani da shi. Amma ba mu sa wani kaya bawai uniform wanda ka ga duka iri ɗaya kowa da kowa, irin ba ma sa uniform.

Wane aikin gida kake yi kullum? To, aikace-aikacen da nake yi kullum a gida, wani lokaci idan na tashi nakan yi ƙoƙari in duba in ga me ya kamata in yi. Gurin aiki, gurin nakan alƙinta ababen da ya zama na, au, za mu yi amfani da shi ko anjima ko zuwa, shi ne ke.

Kana amfani da kunnen kunne waya? Ina amfani da kunne a waya, gaskiya bana sa abin da ake kira earpiece. Nakan manne a kunnena ne in yi magana, ah, da wanda nake so ne.

Wane launi kake fin so? Gaskiya na fi son launin shuɗi. Ah, da abin da ya danganci shuɗi, na kan so shi. Ah, wannan launin gaskiya na fi son shi. Ah, don kowa da ra'ayinsa amma ni nafi son launin shuɗi.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Eh, ina, ina, ina kammala aiki akan lokaci saboda ina amfani da lokaci ne. Lokacin da ya kamata in fara, lokacin da ke fara, sai in kammala shi a lokaci daidai. Wannan yadda nike kiya nake amfani da lokaci kenan.

Kana tafiya kasuwanci? Tabbas ina tafiya kasuwanci saboda ni ɗan kasuwa ne. Kasuwanci nake, aah ina tafiya kasuwanci. Wani lokaci ya danganta da yanayin kasuwan, idan kasuwan ta, na zaunen ta qi sai muyi na tsaye. Eh wannan, atakaice gajarce musalce kenan.

Wa yake ƙaƙaafa maka baya? Idan na fahimci wannan tambayar, wa yake ƙarfafa maka baya? To, a wadda wacce take ƙarfafa mun baya, wato ma'ana mahaifiyata ce.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Eh, aƙalla eh, muna, muna da bokiti fiye da guda goma wanda muke amfani da su a gida. Wasu mukan da su muke ɗebo ruwan, wasu kuma a ciki ake ajiye ruwan, wasu kuma da su ake wanka akwai wanda kuma ake wanke wanke da su, akwai wanda ake girki da su.

Wani irin kyauta ka ke fin san bayarwa? Eh, kyautan da nake fin san bayarwa nakan duba abin da ka fi so sai kuma na fi sai kuma amfani da turare hakan. Gaskiya na fi bada kyautar turare. Abin da ya sha fi turare, na fi bada shi.

Me kake yi da farko lokacin da kake isa ofis? Abin da nake yi da farko lokacin, eh, da farko lokacin da na isa ofis, na kan duba in ga mai ya kwana, sannan, ah, me za a fitar da shi, me zan yi kuma sannan in duba in ga yanayin tsarin yau ɗin kuma ya zai kasance.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa. Ah misali kaman a wayata nakan sa alarm ya tunatar da ni akan wani aikin da nake so na yi saboda kan na manta. Gaskiya ina sanya, ina sanyawa.

Me ye kake yi lokacin da ka kamu da mura? Eh, abu na farko da nake fara yi nakan duba me ya ma ya kawo mun mura. To idan na, sai na fara duba wannan, sai in fara tackling ɗin wannan, kafin nan kuma sai in, in kiyaye, ooo abin kuma sai ke nan daga nan kuma sai kaga murar kuma tazo ta wuce.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Eh, gaskiya ba koda yaushe nake rubuta rahoto ba. Lokaci, bayan lokaci, wani lokaci nakan rubuta rahoto saboda ya danganci yanayin da ya kama, duba da yanayin lokaci da abin da za a yi.

Kana fin son miya mai zafi ko sanyi? Eh gaskiya, hatsali ne da abun da yake da zafi sosai gaskiya bana son. Don da maka kam mai zafi ina gara kasa mai sanyi. Saboda ni kaina ina da zafi don haka bana amfani da abun da yake da zafi.

Kana ajiye copy bayananku? Eh, nakan ajiye saboda tsaro, saboda ko da an zo za'a nema daga baya kai kasan ga yadda ya kamata, ga abin da ya kamata saisa na kan ajiye wa saboda tsaro. Wannan tabbas na ajiye bayanai.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto. Gabatar da tun da ni na ɗauko rahoto nakan zo in gabatar da shi, in aiwatar da shi aga saboda aga cewan ya yi ko bai yi ba.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi saboda ni tela ne. Ina ɗinka tufafi, tufafin da za su sa, ɗin hau keke ɗin kashi wannan ba matsala ba ce. Wannan tun da yana daga cikin aikina, wannan abu ne mai sauƙi ne.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? To muna da kyakyawan alaƙa da, da abokan aiki, saboda yadda muka fahimci juna, mukanyi ƙoƙari mu bada mu karrama juna. Wannan munada kyakyawan dangantaka da abokan aikin.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki, ah, saboda yana taimaka mana wurin, wurin yadda muke gudanar da aiki wanda zai zamana muna yin aikin mai kyau da zai zamana ba aikin jeka-kadawo ba.

Kana karanta jarida? Eh tabbas ina karanta jarida. Aaa, ina karanta jarida saboda jarida za ka karanta ta saboda ka san me ke faruwa, aaa, inda kake ko a garin da kake ko a ƙasar da kake. Yau ana, ina karanta jarida.

Kana yin ciniki a wurin kasuwanci? Ina yin ciniki a wurin kasuwanci saboda, uh, irin kayan-- duba da irin kayan da nake saidawa. Kaya ne wadda idan ka faɗa sai an taya an ce ya kama-- ka siyar mun ka za ko kuma ina rokon ka, ka saidamun ka za ko kuma kobo albarka. Haka ina ciniki a kasuwanci.

Wane launi labulenku suke? Eh, to launin labulenmu, ah, kamar da na, kamar da na ce na fi son shuɗi kusan ko da launin labulenmu shuɗi. Wannan ra'ayin, ra'ayina ne. Na fi son shuɗi kuma shuɗi ne launin labulenmu.

Wane abinci yake sa ka jin daɗi? To, abincin da na fi so idan na samu shi nakan ji ina jin daɗi ma'ana kamar misali idan na samu tuwon sakwara, ma'ana tuwon doya ke nan. Na samu sakwara ina jin daɗinsa.

Kana duba kalanda kullum? Tabbas, eh ina duba. Ah, saboda ka kan duba ka ga yau ajandan ka, yau wace rana, sa'anan, ah kwanan wata. In akwai wani abun da kake so yin to kaga kullum sai sa'a, ya zamana kullum ina duba kalanda.

Sau nawa kake yanke farce? To gaskiya ana yanke farce a sa kam, a wata ina iya yanke farce sau biyu. Eh kaman na ƙafa kenan amma kamar na hannu ina iya yankewa sau uku wannan a takaice kenan.

Yaushe kake farkawa kullum? To nakan farka da safe wuraren misali kaman wuraren biyar. Nakan farka in tashi in yi sallah, nai sallah sai in duba in ga mai zan iya yi a wannan lokacin. Masha allah wannan atakaice kenan.

Yaya kake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci? Idan nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci, nakan duba ingane, danni ƙazafenni ƙazafanni, to nakan tsara shi. Daddale su shiga zuwa fara aiki. Yawwqa wannan a takaice, gajarce, misal ce kenan. MashAllah.